Ina inganta aikina ta hanyar tsara shi da kyautan farko. Idan na yi tsari mai kyau kafin in fara aikina, yana sa aikin ya tafi daidai. A lokacin da kuma zan fara aikin, ina yi shi da kyau. Tsari mai kyau yana taimaka mun wurin gabatar da aikin da kyau. Idan na zo yin aikin sai in tafiyar da shi yadda ya kamata. Wannan hakan yake saka aikin yana yin kyau.

Ina yin abubuwa da dama domin yin nishaɗi, amma abin da na fi yi domin yin nishaɗi shine karanta littafi. Ina son karanta littattafai wanda suke ƙara min ilimi a kan abubuwa na rayuwa kala kala. Ina son karanta littattafai wanda suka shafi addinina. Ina son karanta littattafai wanda suka shafi rayuwata gaba ɗaya, sannan ina son karanta littattafai ma waɗanda aka ƙirƙira domin nishaɗi zalla.

Apps inda nake amfani da su da yawa a rana sune WhatsApp da Instagram da Messenger. Ina amfani da WhatsApp wurin tura saƙo da an san saƙo da kuma kasuwanci na. Ina amfani da Instagram wurin kallon labarai da kallon bidiyoyi wanda suke saka ni nishaɗi. Sannan ina amfani da Messenger wurin tura saƙonni da an san saƙonni.

Muna da bokiti guda shida a gida. Guda daya muna amfani da shi a cikin banɗakin cikin ɗaki muna yin wanka da shi. Guda na biyu muna amfani da shi a banɗakin tsakar gida ana wanka da shi ana flushing da shi sannan ana yin wanki da shi. Na uku kuma muna da wani ba wani bokiti a kicin wanda ake wanke kayan miya ana kai markaɗe a ciki. Na huɗu kuma muna da bokiti wanda ake jike jike na kayan kicin kayan masarufi a ciki.

Wurin aikinmu jami'a ce da ake koyar da ɗalibai. Ana koyar da ɗalibai ilimi na boko, ilimin kimiyya, ilimi na kowane fanni na rayuwa. Yara suna shiga cikin laccocinsu tare da malamansu a kowace rana. Wuri ne da ake ɗaukan ilimi.

A'a, ba na jin kukan zakara da safe saboda ina cikin birni ne ba a karkara ba. A birni ba a fiye jin kukan zakara da safe ba saboda gidajen birni basa ajiye zakara, suna kiwatawa. Mutanen ƙauye su suke ajiye zakara a cikin gidajen su. Saboda haka bana jin kukan zakara da safe.

Ina share ƙura duk bayan kwana biyu a gidana saboda idan tsaga tana buɗe iska tana shigowa. Idan na share ƙura yau, to gobe ba zan share ba sai wata rana kuma. Ina gika ruwa acikin, ina saka ruwa a cikin kwayan mazubi, in saka omo sannan in saka tawul a ciki in dinga matsawa. Ina goge goge, ina goge kujeruna, ina goge labulayena, sannan in saka mofa in goge ƙasan tiles din gidana.

Ina son yanayin ɗaki mai faɗi wanda aka ƙawata shi da kujeru masu kyau da labulaye masu kyau. Ina son kaloli waɗanda suke da kyau waɗanda ba su da hayaniya sosai, waɗanda ba su da haske sosai. Ina son labulayena zasu kasance masu ɗan duhu-duhu. Ina son ya kasance akwai tagogi da yawa yanda iska za ta dinga shigowa cikin ɗaki sannan ina son ya kasance ɗakin ya zamanto ƙo yaushe akwai ɗan duhu-duhu.

Na fi son AC a kan fanka, saboda AC sanyin ta na daban ne. Fanka kawai tana ba da iska ne, amma AC tana ba da sanyi-sanyi da yake yi wa mutum daɗi a jiki. AC tana da hanyoyin sarrafata wanda zaka iya sauke nombobi ƙasa idan kana so ya kasance idan sanyi kaɗan kake ji. AC ta fi mun daɗi.

Abincin gargajiyan da na fi so shine dambun shinkafa. Dambun shinkafa abincin gargajiya ne na hausawa. Yana da matuƙar daɗi sosai. Ana yin shi ne ta hanyar ɓarza shinkafan dafawa. In aka ɓarzo shi sai a zo a wanke shi sai a turara shi. Idan ya fara tararuwa sai a sauke a zuba mashi kayan kamshi da ɗanɗano. Sannan a ƙara da zogale ko kuwa alayyahu sai a ƙara motsawa a ƙara mai da shi kan wuta ya ƙarasa turara. Idan ya turara sosai sai a ɗan ƙara mashi gyaɗa sai a soya manƙuli. Idan ya gama turara sai a ziba a faranti. An siffa manƙuli sai a saka yaji a ci. Ana iya ƙarawa da kifi ko dandayoyin nama a gefe. Yana da daɗi sosai.

Eh, ina biyan kuɗi ta waya saboda shine hanyar hafi sauƙi ta tura kuɗi da kuma karɓan kuɗi. A wannan zamanin an daina zuwa banki takanas saboda tura kuɗi, nima ina amfani da hanyar tura kuɗi ta waya domin ta fi mun sauƙi. Wannan zamani ya zo mana da sauƙi wurin kasuwanci da wurin tura kuɗi a duk faɗin wuraren aiki. Idan na karɓi albashi na, ina amfani da shi idan ina son siyan abu zan tura kawai ta wayata.

Ina share ɗakina sau biyu a kowace rana. Da safe idan na tashi, bayan na gama abinci, mun ci abinci, ina sharewa in tattara dukkan abin da aka ɓata. Sannan da yamma ma bayan an ɗan gama abin da ake yi a rana, an ɗan maɓɓata wuri ina ƙara share ɗakina.

Eh ina da katin kasuwanci wanda nake bayarwa sanda abokin ciniki ya bukata ko kuma nake nake bayarwa a lokacin da aka siyi abu. Ina haɗawa da shi domin duk sanda ake son sake siyan abun nan, kowani mutum da dan ya ga wannan abun zai san inda zai tuntuɓa ya samu idan yana da bukata.

A'a, bana son buɗe taga a ɗaki. A ko da yaushe ina son ganin ɗaki da duhu-duhu saboda bana son haske. Yana cutar min da ido. Ido na baya son haske sosai. Saboda haka ina tabbatarwa na rufe labulaye, na rufe tagogi sannan na rufe ƙofar ɗaki saboda bana son haske ya samu wurin shigowa ko kaɗan.

Ina tafiya wurare ta hanyar amfani da motata. Aduk sanda nake son zuwa wani wuri, zan tabbatar na saka mai a motata, ishashshe wanda zai isheni inje in dawo. Sannan lokacin da zan tafi, kafin nan sai inje in wanke motata, in goge ta, in tabbatar babu ƙura da datti a cikinta, waje da cikinta. Daga nan sai in shirya, sannan in zo in kama hanya in tafi inda nake son zuwa.

Sa hannuna sunana ne tare da ɗan kwalmaɗa kwalmaɗe. Na koyi wannan sa hannun ne lokacin da ina sakandare aka yi muna bukatar mu saka hannu a kan takardu na makaranta. Sai na fara gwadawa a cikin littafina, ina yi ina sokewa, ina yi ina sokewa har na samu wanda nake so. Shi dai wannan sa hannu ina fara rubuta sunana ne ta hanya mai kyau sannan sai in ƙare da jan dogon layi ta sama da kuma ɗigo na alamar sa hannu.

Ya'yan itacen da na fi so su ne tuffa, da mangwaro, da kuma lemon zaƙi. Ina son tuffa musamman lokacin da na tashi daga bacci a kullum. Ina son matse shi in fitar da ruwan dake jikin shi, in shanye ruwan saboda yana da lafiya a jiki. Sannan ina son shan lemu ma, tare da kankana.

Mutanen gidan mu, mu goma sha ɗaya ne. Akwai babana, akwai mamana, akwai yayata, akwai ni kaina, sannan akwai ƙanina, sannan akwai ƙanwata ta farko mai suna Nana, akwai mai bin ta mai suna Nabila, akwai mai bin ta mai suna Hafsa, sannan akwai mai bin ta mai suna Nabila, sannan akwai mai bin namiji mai bin ta sunanshi Ahmad. Shi kenan ƴan gidan mu.

Ina magance koke-koke ta hanyar sauraron koke-koken tun farko da kunnen basira. Wanda ya kawo koken zanzauna in ji shi, in fahimce shi da kyau. Idan na fahimce shi sai kuma in fara tunanin ta hanyar da zan yi mashi maganin koke-koken shi. Ina amfani da natsuwa, ina amfani da hankali wurin magance mutun matsalar shi, duba da yanayin matsalar ta shi.

Eh, ina da dabbar gida. Ina da mage. Magen nan ina son ta sosai sosai. Na saka wa magen nan suna Pussycat. Kullum ina kiran ta da sassafe za ta zo wurina, zan ba ta abinci. Daga nan za ta fara yawace-yawace tana abubuwa a gida kaman su kama ɓera. Tana kama ƙadangare ma wani lokacin ta shigo da shi gida. Tana dai futa farauta haka na.

Eh, ina amfani da kwamfuta. Da ita nake amfani wurin yin aikin makaranta na da kuma aikin kasuwanci na. Ina amfani da ita a wurin aikin makaranta na, ina rubutun bincike-bincike na a kanta. Sannan ina kasuwanci na ta hanyar yin amfani da applications irin su Instagram da su WhatsApp a kan kwamfuta.

Eh ina sanya agogo a hannu. Wannan dalili ne ma ya saka nake siyan agogona da yawa. Ina son saka agogo saboda sanin lokaci a ko da yaushe. Ba sai na duba agogon bango ko kuma wayata ba. Ina kallon tsintsiyar hannuna zan kalla lokaci. Ina son agogo kuma saboda yana ƙayatar da ni, yana cika kwalliya, yana yin kyau. Idan ka duba lokaci sannan kuma za ka iya saka agogon wanda zai dace da kayanka, kalar launin da kake so ya tafi da kayanka. Agogo yana mun kyau sosai.

Eh, ina samun horo a wurin aiki lokaci zuwa lokaci. A wurin aikinmu ana shirya mana taron horar da ma'aikata lokaci zuwa lokaci kamar sau ɗaya a cikin mako uku. Ana tara dukkan ma'aikatan da suke wurin, a gabatar musu da wanda za su horon da su, sannan a fara gabatar da horon.

Kayan marmarin da na fi so shine tufa da lemu da ayaba da kankana. Dukansu ina son su, ina kuma shan su lokaci zuwa lokaci. Amma wanda na fi so a cikinsu shine tufa. Ina shan shi a kowane rana da safe. Idan na tashi zan ɗauraye aful ɗina sannan in saka shi a cikin jusa in masa lemun, in masa ruwan aful ɗin, in shanye shi kullum saboda yana da lafiya a jiki sosai.

Eh, ina kuka lokacin yankan albasa sosai sosai saboda ba na son yajin albasa. Sannan idona yana da saurin kaworuwa. Duk sanda nake yankan albasa ina amfani da tabarau a idona ko kuma in yi amfani da ƙyalli in ɗan ɗaura idon sai dai in dinga jin albasar ta hannuna saboda ina tsoron yajin ya shiga idona ya saka ni hawaye. Da na ji yajin albasa, da idona ya fara hawaye.

Eh, ina son kallon wata da daddare tare da iyalina. Har sanda wata ya fito bayan magariba, muna fita tare da iyalina ta cikin farfajiyar gida, mushinfada tabarma, mukwanta, muna kallon samaniya, muna kallon wata yana burge mu. A wannan lokaci muke amfani da shi mu karanta tatsuniyoyi ga ƴan ƙananan yara. Abin yana mana daɗi sosai.

Ina zubar da shara ta hanyar kwashewa da, da, da maɗaukin shara in zuba a cikin mazubin shara. Sannan sai in kirawo almajiri ya fita mun da shi can waje. Akwai inda ake zuwa a zubar da bola yaje ya zubar mun a can. Idan ya dawo da shi sai in wanke abun in ƙara ajiyewa domin ƙara zuba shara.

Lokacin da nake kwanciya bacci yana bambanta a kullum kullum, yana danganta da lokacin da na gama abubuwan da nake yi a rana. Wata ran ina iya kwanciya ƙarfe takwas na dare, wani lokacin kuma ina iya kwanciya ƙarfe tara, wani lokacin ma ƙarfe goma, wani lokacin ma har ƙarfe sha ɗaya ina iya kaiwa ina ɗan karance-karance da kallon fina-finai soyayya.

A'a, sam ba na son wurare masu hayaniya. Hayaniya tana saka ni ciwon kai. Ina kasancewa cikin dam-damuwa idan ina cikin wurin da ake yawan surutu. Shi isa ba na son yara masu surutu, ina son yara masu shiru shiru. Sannan duk inda zan je in samu hayaniya kamar wurin biki da wurin suna, ina ɗan guje ma wurin. Na fi son inda zan zauna cikin farin ciki da natsuwa, cikin shiru da lumana.

Dangantakata da shugaban wurin aiki, dangantaka ce mai cike da girmamawa. Ina girmama shi, ina ba shi matsayin shi a wurin shugaba na a wurin aiki. Shi ma yana girmama ni a matsayina na wacce take ƙasa da shi a wurin aiki. Dukkan maganar da za ta haɗa mu da shi akwai ganin girma da mutuntawa a tsakani. Idan yana buƙatar wani abu, zai faɗa mun in yi mishi, sannan ina buƙatar wani abu kamar sa hannu, zan kai ya saka mun cikin girmamawa.

Eh, ina shuka tsire-tsire a gida saboda suna burge ni sannan suna da kyau ga lafiyar ido. Kallon koren tsire-tsire a gida yana saka idon mutum yayi ƙwari. Ina shuka tsire-tsire irin su lemon grass, irin su na'a-na'a, irin su aɗɗoya, irin su fure masu launin kore. Suna da kyau sannan ina son flawoyi wanda suke ɗaukar ido da bada sha'awa.

Eh, ina sanya tabarau amma tabarau na, na gayu nake sanyawa. Tabarau na ba na ciwon ido bane ba, ba likita ne ya ce in saka tabarau ba. Ina sanya tabarau idan zan fita waje saboda dalilai guda biyu. Ina sanyawa saboda gayu sannan yana min kyau a ido. Sannan dalili na biyu kuma ina sanyawa lokacin ƙura da sanyi saboda ina son kare idona daga hazo da ƙura.

Ina da kyakkyawar dangantaka tsakani na da maƙotana. Dangantaka ce cikin girmamawa da mutunta juna. Lokuta da dama ina iya dafa abinci in kai musu, su ma idan sun yi abinci mai ɗan daɗi daɗi suna saka wa a flask su asku su aiko mini. Ina son maƙotana, ina kai musu ziyara lokaci zuwa lokaci su ma suna kawo min ziyara. Yaran su suna zuwa gidana su yi wasa, su yi kallo. Ni ma wani lokacin ina zuwa gidansu in tattauna da mamansu. Ina siya daga wurinsu saboda suna kasuwanci.

Ina bikin ranar haihuwata a kowane shekara ta hanyar tsara ranar tun kafin ranar ta zo. Zan yi oda a kawo mun cake da sauran kayan ƙwalam da kuma ƙwalashe. A ranar zan tashi da wuri, in yi wanka, in ci kwalliya, in gayyato 'yan uwa da abokan arziki su zo mu ci, mu sha, mu yi dariya, mu gode wa Allah saboda na ƙara shekara.

Ina son bayar da kyautar kuɗi saboda kuɗi suna iya yima mutum maganin abubuwa da dama. Wani lokacin ba lallai ka san abin da mutum yake buƙata ba, amma idan ka ba wa mutum kuɗi, shi zai je ya biya buƙatar shi yanda yake so. Saboda haka na fi son in ɗauki kuɗi in ba wa mutum saboda ya biya buƙatanshi da su.

Eh ina son abinci mai yaji. Hasa Lima idan abinci babu yaji yaji baya min daɗi a baki. Ina so duk abincin da na dafa in saka mashi yaji ko da attarugu ne ko kuma barkono. Yana min daɗi idan na zo ci inji yaji yajin nan yana fitowa hakan yana min daɗi.

Eh, ina son kallon faɗuwar rana. Musamman awurare da suke da faɗi kamar kan duwatsu, inda zan iya kallon faɗuwar rana sosai sosai. Saboda idan kana cikin gida ba lallai kakalla da kyau ba. Amma idan na fita bayan gari na hau kan duwatsun bayan gari ina kallon faɗuwar rana. Yana mun kyau in ga gari ya yi ja, rana tana sauka cikin ban sha'awa.

Eh, ina iya gabatar da rahoto. Hasalima a wurin aikinmu ni ce mai ba da labarai. Ni ce mai gabatar da rahoton abin da ya faru a ranan. A wurin aikinmu bayan kowane sati ana samun rana ka zaɓi mutum da zai basu rahoton abin da ya faru a satin da ya gabata. Ni ce mai ba da wannan rahoto.

Eh, ina iya jefa dutse nesa. Asali ma yana daga cikin aikin abun wasan da nake sanyi a ko da yaushe. Idan mun fita da yara da iyaye na muna samun guri mu je inda muke so, muyita ciccinla duwatsu hakan yana min daɗi sosai ko kuma a cikin teku. In aka cilla dutse yana matuƙar ban sha'awa.

Eh ina amfani da gidan sauro na net saboda guje wa cizon sauro. Cizon sauro yana iya saka mutum cutar malaria. Saboda haka a kowane dare kafin in kwanta bacci ina ɗaura gidan sauro net sannan in tabbatar na maƙalƙale shi ta gefe da gefe yanda sauro ba zai samu gurbin shigowa ba. A kullum haka na ke yi.

Aikin gidan da nake yi kullum sun haɗar da wanke-wanke, share-share, mopping, wanke banɗaki, wanke kaya da ma dai sauransu. A kullum idan na tashi bayan na yi wanka ina zuwa in wanke kwanuka na kitchen, sannan ina share gida, in gogge kujeru, in yi mopping ɗin ƙasan tiles sannan in wanke banɗakunan gida.

A cikin wasannin da nake yi a waje, ina son wasan hawan doki. Dokuna suna burge ni. Sannan lokaci zuwa lokaci idan na fita, ina zuwa wurin dokina da nake kira da Beta. Ina zuwa in hau shi, yayi ta guje guje. Wani lokacin ma har kilisa muke yi muna yawo yawo a cikin gari. Hakan yana min daɗi.

Eh, ina zuwa gidan fim saboda ni ma'abociyar son kallon fina-finai ce. Musamman idan sabon fim ya fito, musamman fim ɗin soyayya, ina son ɗaukar mijina muje tare, mu je mu zauna mu kalla tun daga farko har ƙarshe. Fina-finan da nake son zuwa kallo a gidan fim kam fina-finai ne kawai na soyayya ko kuma na yaƙi.

Malamin da na fi so malamin addini ne wanda ake kira da Dr. Abdullah Gadankaya. Ina yawan sauraron wa'azazzukan shi saboda yana koyar da mutaun yadda zai zauna cikin duniya, ya bauta wa Allah sannan yadda mutum zai saka rayuwarsa ta gobe ƙiyama ta yi kyau. Ina son sauraron wa'aziya shi saboda yana wa'azi cikin kamala da natsuwa da jajircewa.

Mafi akasarin lokuta ina cin abincin dare ƙarfe shida na yamma, saboda bana son cin abinci lokacin da ya wuce ƙarfe shida saboda gudun timbi. Idan mutum yana cin abinci fiye da ƙarfe shida na dare akwai yiwuwar zai iya tara teɓa a cikin cikinsa. Saboda haka ƙarfe shida na yamma nake cin abincin dare. Daga lokacin kuma bazan ƙara cin abinci ba sai kuma mashi gari.

Kayan aikin da nake amfani da su a wurin aiki sun haɗa da kwamfuta, na’ura mai ƙwaƙwalwa kenan wadda yawanci kowane aiki da nake a wurin aiki da ma inda nake gabatarwa, ina amfani da abubuwa a cikin kwamfuta kamar su Excel, su Microsoft Word da dai sauransu. Sannan kuma ina amfani da biruka, ina amfani da takardu, ina kuma amfani da abun na’urar photocopy.

Eh, ina raba abinci na da mutane. A duk lokacin da na dafa abinci, ina warewa mutane. Ina warewa maƙwabta na, ina warewa iyaye na, ina warewa ma ƙannena sannan kuma ina warewa almajirin da yake mana aiki a gidan mu. Bawa mutane abincin da na dafa yana daga cikin abubuwan da yake saka ni nishaɗi. Yana faranta mun zuciya.

Ina gaishe da mutane ta hanyar rassanawa wurin gaisheda waɗanda suka girme ni. Idan dai har dai mutum ya girme ni a shekaru, ina russunawa in gaishe shi. Ya danganta idan safiya ne, zan ce ina kwana baba ko ina kwana baaba. Idan da rana ne, zan ce ina kwana umma ko ina kwana ko ina, ina wuni. Idan da yamma ne zan ce barka da yamma. Idan dadaddare ne ma zan ce barka da dare.

Ina da takalma aƙalla guda goma sha uku. Ina amfani da su a gurare daban daban. Akwai takalma kamar guda shida da nake amfani da su wurin zuwa wurin aiki, wanda nake sakawa a kowane rana a cikin mako ina caccanzawa saboda karsu lalace da wuri. Sannan akwai takalmin da nake yawo da shi a cikin falo. Sannan akwai wanda idan zan ɗan fita cikin unguwa ba da jimawa ba zan saka zan fita da shi. Sannan akwai takalmin da nake sakawa a cikin banɗaki.

Ina koyan sabuwar fasaha ta hanyar rajista na yin kwas a cikin a yanar gizo gizo. Duk wata fasaha da nake son koya sabuwa ina rajista ne in shiga cikin a cikin kwamfuta ko akan wayata. Idan nayi rajista sai in biya kuɗin kwas, sai in ɗauka, sai in dinga shiga sai in koya.

Eh ina bin ƙa'idojin aiki. Hasali ma ni ba mai son saɓa doka ba ce ba. Ko wane irin ƙa'ida aka bani ina ƙoƙarin bi, ina ƙoƙarin kiyayewa saboda ba na son saɓa umarni. Bin ƙa'idojin aiki yana dagacikin abubuwan da yake sa aikina ya tafiya daidai da daidai ba tare da matsala ba.

Eh, ina sanya tunatarwa a wurin yin ayyuka saboda yana taimaka min kada in manta. Ina amfani da alarm ɓin wayata wurin saka abubuwan da nake sanye a kowace rana. A kowace rana idan lokacin gabatar da wani aiki mai mahimmanci ya yi, wannan alarm zai buga domin tunatar da ni wannan aikin da ya kamata in yi.

Ina shirya ayyukana ta hanyar tantancesu, ina jera su bisa ga muhimmanci. Ina sanya abubuwan da suka fi muhimmanci a farko sannan in saka waɗanda ba su kai su muhimmanci ba su biyu musu baya, sai in shirya su, in shirya kuma lokacin da nake son gabatar da su a rana. Wannan shi ne yanda nake shirya aiki.